To, ya kake koyon fasaha sabo? To, inda nake koyon sabon abu, eh, kasani me kasuwanci ne sosai don ina kasuwanci. Eh, ina gyara kayan maza da kayan yara kuma zan iya ɗinka masu sosofima kaya. To, inda nake koyawa ina sa hankali don nima baya na iyaba ne, anko ya mun ne. Eh, anko ya mun kuma ogana ne nake koya ke nan. Eh, zan sa hankali, eh, don abun da nayi ba daidai ba, eh, zan gyara. Eh, kowa wurin aikima ina koyan aiki, eh, a ofis kenan. To, abun da ban gane ba ina gyama ogana. To, abun ban gane ba ina gyama ogana don ya nuna mun da kyau. To, haka na sha yi, haka na sha koyi abu. Eh, ba wai ba ka gane abu ba kana saka nuna ka gane. A'a, ba haka ba ne. Eh, bai haɗu ba. In ba ka gane abu ba ka ce ba ka gane ba, eh, sai za a nuna ma. Amma kana nuna ma, kanana ogan ka gane ai yi damuwa ne kuma zai ɓata rai. Eh, to ina natsuwa, eh, ina yana nuna abu ina natsuwa don in gane da kyau. Eh, kuma inda na, kamar inda na faɗar da fari ɗazu. To, abun da ban gane ba ina tambayansa, eh, don me? Don in gane da kyau. To, haka, haka, haka, a haka ana tafiya da kyau. Ko ba haka ba. Haka ana tafiya da kyau. Amma ba, ba wa ba wai ka gane abu ba, eh, sai ka yi shiru kamar ka gane ba. Amma kuma ba gane abu ba sai sake ki shiru kuma kamar ka gane. Haka a wurin za a samu damuwa. A wurin za a samu babbar matsala. So, ba haka. Eh, to ni haka nake. Ina natsuwa kuma ina da hankuri. Kuma ka san in ba ka da hankuri ba ka, ba ka koya sabo abu ba. Ba ka da hankuri ba ka koyon sabon abu ba. A wurin za ka samu matsala. Eh, koyo sabon abu sai da hankuri. Eh, ba ka da hankuri ba ka iya ba. Eh, kuma kasan ogana shi ma yana so mai hankuri ne. Eh, to shi yana da zuciya. Eh, yana koya ma abu, mm, ba ka gane ba. Ka nuna kamar ka gane zai ɓata rai da kai. To ka gan. Koyon sabo abu sai da hankuri. Kaman ni inda nake kasuwanci na, inda na fara kasuwanci na, eh, wani ne ya koya mun ai. Eh, na yi hankuri da shi. Koh me yaya na yi hankuri da shi. Don na san zan zo gane kuma na san zan zo iya. To, haka abun yake. Hankuri, hankuri, hankuri. In ba ka da hankuri gaskiyar maganan shine ba ra ka iya yin aikin nan ba. Aikin kasuwanci ba. Aikin kasuwanci gaskiyar maganan shine hankuri. Hankuri ne yafi kome. Gaskiya in ba ka da hankuri, wallahi aikin kasuwanci na ba ra ka iya ba. Eh, sassaka gani nasu kuma da natsuwa. Abba ka gane ba ka faɗa. Gaskiyar maganan kenan in ba ka gane ba ba ka, ba ka faɗa. To, haka nake koyon sabon, eh, sabon abu. Sabon kasuwanci da komai. Eh, haka nake koyan sabon fasaha. Eh, duk abun da ban gane ba nake koya. Eh, to abun da ban sani ba kuma zan so in koyo. To, abun da ban sani ba ina sa hankali don in koya don in gane da kyau. To, haka nake yi. Haka na sani. Eh, kuma gaskiya ina taimako nan ba karya. Don tun karami ma ni haka nake. Eh, to abun da ban gane ba ina sa jiki in gani. Maganan gaskiya kenan. Duk abun da ban gane ba ina sa jiki sosai don in gani. Eh, to ka san abu sai hankali. Ba ni sa jiki ba a ku matsala. To, damuwa kenan. In ba ka sa, in ba ka sa jiki ka koya abu ba a kwai matsala. Sassa kaganni ina sa jiki sosai, sosai don in koya abu. Don abubuwan da ban da koyo in ba da sa jiki ba ai ba ra ka gane komai ba. To, haka nake yi. Eh, ina koya abu da hankuri kuma ina sa jiki. In ba da hankuri ba ai a wurin za a samu matsala. Eh, don komai na haka yayi don lesai ka haɗa da hankuri. In ba ka haɗa da hankuri ba ai to ba ra ka iya ba kenan. Eh, gaskiya kuwa in ba ka haɗa, haɗa da hankuri ba ba ra ka iya ba. To, sai da hankuri. Eh, to haka nake sa jiki don in koya abu don, don, don gobe. To, na san nima wani zai zo koya wurin nan. To, haka nake yi. Na san wani ma zai zo koya wurin nan. In ba da haka ba a wurin za a samu damuwa. To, haka nake sa jiki. Na koya abu don nima in iya. Don nima na san wata rana zan zo koya ma wani. Haka nake yi. Na san wata rana zan zo koya ma wani. To, na sa jiki dai in koya. To, ba haka ba ne. Na sa jiki don koyo. Haka nake koya sabon fasaha.

Yaya kake kiyaye kalman sirri? To, inda nake kiyaye kalman sirri ina rubuta abun da ni kaɗai na sani. Ka gane ko? Ina rubuta abin da ni kaɗai na sani ko ma, eh ko na manta ma na ritaya, na rubuta shi a wani takada a gefe inda zan je in duba. To ina rubuta abin ni kaɗai na sani, ni kaɗai ne na san abun. To ka sani ai don akwai amfani sosai. Kuma ka rubuta abun da baka saniba ka manta to, ai yaɓa ta ke nan. A wurin za'a samu masala sosai. Haka nake kiyaye, eh don bana so in san, bana so wani ya san sirrina. Eh bana so wani ya san sirrina. Don ka san sirrina yayi damuwa ne don akwai abubuwan da bai kamata ka sani ba ni kaɗai ne na sani. Eh hiyasa ka ga nasa sirri. Eh hisa ina kiyaye sirrina don akwai wasu abubuwan da bai kamata ka sani ba. Ni kaɗai ne na sani. To irin abubuwan nan na kiyaye shi sosai, sosai. Eh don bana son damuwa. Eh ni kaɗai na sani bai kamata wani ya sani ba. To ina kiyaye abubuwan nan sosai, sosai. To in wasu rana kuma ina manta akwai inda nake rubutawa. Ina rubutawa takada. Eh don kan manta. Na cika rubutawa atakada don kanna manta. Eh ni kaɗai na sani yayi bai kamata wani ya sani ba. Ni kaɗai ne na sani. To zan je in rubuta shi a takada don, don kar wani ya sani in ba ni ba. To in yaɓa ta kuma a wurin za'a samu matsala. Eh to, eh a ni kaɗai na ke kiyaye sirrina. Eh bai kamata wani ma ya san sirrina haka ba. A in wani ya san sirrina haka to a wurin zasu samu matsala. Eh ka gan in wani ya san sirrina haka za'a samu babbabbab matsala ma. To ya kamata kai kaɗai ne ka san sirri naka, kai kaɗai ne kana kiyaye shi. Eh wancan sirri naka ne bana wani ba. Ka gane yayi? Kai kaɗai ne ka sani kuma kai kaɗai ne kana kiyaye shi. Don wancan ma ya fi amfanisu sosai, sosai. Eh kana kiyaye shi don in wani ya sani to a wurin za samu matsala babababbababbab matsala ma. Ka gan bai ya duba. To, dama in kai kaɗai ne ka sani to ya fi, ya fi ba wani damuwa. Kuma kaga in wani, in wani na ya sani to a wurin za'a samu a babbab matsala. To haka nake kiyaye sirrina, ina kiyaye sirrina, ina kiyaye kalman sirrina. Eh don bana so wani ya sani. Eh don wani ya sani a wurin za'a samu matsala. Eh wani ya sani a wurin za'a samu matsala. Shiyasa kaga ina kiyaye wa. To ina abubuwan nan ne bana so. Eh to ina boye wa a wani wuri don kai wani ya sani. Eh don ka sanni ni ina boye boye sosai, ni na iya boye boye sosai. To abun nasan bana so a sani ina kiyaye shi. Eh ina kiyaye shi da zuciya ɗaya. Do abun nasan bana so a sani ina kiyaye shi da zuciya ɗaya don me? Don baran san wane ba kowa bane, ka san ba kuwa abune yana da nufi mai kyau a rayuwan ka. Ka gane ko? Ba kuwa abune yana da nufi mai kyau a rayuwan ka. To ina kiyaye, shiyasa ka gan ina kiyaye magan-- sirrina da kyau, da kyau, da kyau. Don me? Don ban san wani zai yi amfani da shi, wani abu wani bai kamata ba. Haka nake yi. To ina kiyaye shi sosai. Eh zan je in rubuta shi a wani takadan wanda ni kaɗai na san inda nake aje takadan. Eh haka na sha yi. Eh zan je in rubuta shi a wani gefe. Eh inda ni kaɗai na sani. Ba wani ya sani in ba ni kaɗai ba. To a wurin nake. Haka nake yi. Haka na sha yi. Eh zan je in rubuta shi a gefe wanda ni kaɗai ne kawai na sani ba wani, ba wanda ya sani in ba ni ba. To haka na sha yi. Kullum, kullum, kullum, kullum. Haka na sha yi kullum, kullum, kullum, kullum. Eh kuma gaskiya kam ba laifi yana taimako na, yana taimako na sosai, sosai. Zan je in rubuta shi a gefe wanda ni kaɗai ne kawai na sani. Eh don ka san in wani ya san sirrinka inda na faɗa na farko. In wani ya san sirrinka, ai gaskiya matsala ne. Kai ba karya. In wani ya san sirrinka matsala, babban matsala ne. To bai kamata a san sirrinka ba. Ya kamata sirrinka in zama naka ne, naka ne kai kaɗai. Eh bai kamata kana raba da wani ba. Naka ne, naka ne kai kaɗai. Eh to shiyasa ka gan, eh ina kiyaye shi da kyau da zuciya ɗaya kuma ina rubuta shi inda ni kaɗai ne na san yake. Eh ni kaɗai ya san, na san inda yake. Ina kiyaye shi a wurin. Eh bana son wani ya sani in ba ni kaɗai ba. Bana son wani ya sani in ba ni kaɗai ba. To haka nake kiyaye shi, eh sirrina.

Kana fi son bas ko taksi? To ni gaskiya zan ce taksi. Eh, in zan je wurin aiki ma hakanan taksi na cika yi amfani da shi. Eh, ni na fi son taksi ne. Eh, don bus nan kai, bus nan ana, ana cika a bus. Eh, ana takure. Ba ra ka samu fili ka zauna da kyau ba. Za ka zauna takure. Kuma ka ga ni ba na son takure. Eh, ina so ina je wuri in sake, ina je wani wuri in sake. Eh, ko ina ciki mota in sake. Eh, amma ka ga ina cikin bus, gaskiya ba na sakewa. Akwai takure. Ni kuma ba na shiri da takure. Maganar gaskiya ke nan. In an zo maganar takure na, ni ba na shirin da takure. Sasa ka ga ni na fi son bus Eh, amma ka ga ina cikin taksi, ba takure. Eh, akwai fili zan iya motsa jikina. Yi mi mi mi. Haka na sha yi Eh, amma ka ga ina cikin bus nan, akwai takure. Eh, kowa zai cika ne. Ai kaga a wurin za samu matsala. Kaga ina tashi da safe haka na, ina shiri, ina yi wanka. Eh, sai ina shirin zuwa aiki, sai zan shiga taksi ne. Ba na shiga bus. Eh, taksi ne ke shiga. Ba na shiga bas. Don bus nan kai, gaskiya bus akwai matsala. Gaskiya ba karya kuma. Akwai matsala. Sasa ka ga ni na fi gane ma taksi. Eh, akwai ran da za muyi tafiya da, eh, da uwata. Za muyi tafiya da uwata. Mun je mu hau bas. To muna tafiya, muna tafiya kai. A'a, na ga ana ta kara mutane. Ana ta kara mutane. A'a, sai mun fara musu magana. A'a, mun cika fakuna kan kara mutane. A'a wai kuɗi suke nema. Kaga ina abu matsalar ke nan. Mun zo na takure. Muna ta haushi. Kaga, sasa ka ga ni ba na son shiga bus. Ko zanyi tafiya ma, ba na son shiga bus. Don me? Don taku-- ba na so ana takure ne. Haka mun zo na takure. Kafa na na mun ciwo. Eh, wanda mun je ma, ji-jikina ya yi ciwo. Ko ina ciwo. Kaga a wurin mun samu damuwa. Kaga ko, kaga kaga ni na fi son taksi. Gaskiyar magana ke nan. Ni na fi son taksi. In zo na, ba takure, ba kome. Eh, ba takure, ba kome. Na zo na wa, na, na, ana hira, ana tafiya. Amma kaga an zo na cikin bus kai, a'a wannan na magana, wannan na tari, wannan na a wurin za samu damuwa. A wurin za samu damuwa. Wannan na tari, wannan na magana. A'a, abu na shiga ma ido. Wannan ba abu ne za ka iya yi. Kaga irin abun ke nan. Ba abu ne za ka iya yi kuma. To a wurin ne kuma za mu samu damuwa. A wurin ne kuma ana samu matsala. Don ire abubuwan nan. To ire abubuwan nan kuma kaga bai haɗu ba. Gaskiyar maganan ke nan. Ire abubuwan nan bai haɗu ba. To irin abun da ina kiyaye wa ke nan. Eh, amma kagan ana bus nan, a'a, ana magana, ana mi, ana, ana mi, ana, ana mi, ana. Eh, to kaga bai haɗu ba. Eh, amma kaga ina cikin taksi, to ba na samun wani damuwa. Eh, gaskiyar maganan ke nan. In ina cikin taksi, ni ba na samun wani damuwa. Na fi son, kama ni ma na fi son taksi ne. Gaskiya ke nan. Na fi son taksi. Eh, ko zan tafiya ma, na cika amfani da taksi ne. Amma ka gan bus nan kai, koni da abokai na za mu je Yawo ma ko za mu je wurin da zamu don sha iska. Eh, sai su ce mu shiga bas amma zan ce, "Kai ni za ku shiga bus ni baran biku ba. Don ni ba na son takure. Eh, za ku shiga bas ni bari miku ba. Ni zan bi ku a taksi." Sai su ce, "A'a, don me?" Don ni kai, ina shiga bus akwai, ta za ta takure ni. Ni kuma ina son, ina son fili ne in samu in baje. Eh, jikina yadan baje. Eh, amma ka gan a'a kai ni gaskiyar maganan ke nan ni taksi na fi son. Maganar gaskiya ke nan. Taksi ya fi mun. In ba taksi ba kai, ina ban wuya in hau wani abu. Eh, ko aiki ma zan je ina gyama, taksi ne ke zuwa. Ko ogana ma aika zai mun a cikin gari. Eh, kama ana aiki zai aike ni a cikin gari in je in saya masa abinci a cikin gari, ina hau taksi ne, ba na hau bus. Eh, ko ina zan je, ina hau taksi. Don ka gan kai bus nan, ana samun matsala a bus. Gaskiya. Mutane suna yawa. Eh, wannan na magana, wannan na magana, wannan ana bubbuga jikinka. A wurin za samu matsala sosai sosai. To kaga irin abubuwan nan, kai babban matsala ne. Ni kuma ba na son takure. Maganar gaskiya ke nan. Ai in an zo maganar takure, ka barni kawai. Ba na son takure. To ire abun ne muna samun matsala. To kagan ni na fi son taksi. Gaskiyar maganan ke nan. Ba na hau bas. Eh, na fi son taksi. Ba na hau bas. Ni taksi ne. Don ba na son takure.

Sau nawa kake duba sakoni a aiki? To zan ce kullum dai. E, kasan ina aiki waya na hanuna. E, ina aiki waya na hanuna. E to akwai abubuwan da kamar in aiki haka nan don duba mena faruwa waya. E to hakan nake yi. Haka na sha yi ma. E, zan duba mena faruwa a waya. E to ka gan, e akwai wasu gari aiki, aiki haka nan sai wani sakoni zai shiga. E to kasan aikinmu nan inda na faɗa aikin waya ne. In ba da waya ba gaskiyar magana shine ba za ka iya yin aikinmu nan ba. E, sai da waya. Gaskiya kuwa sai da waya. Don in ba waya ka yi, aku masala. To kagan kana aiki kullum, kullum waya na hanunka, kullum, kullum waya na hanunka, kullum, kullum waya na hanunka. Dole ka duba mena faruwa. E, don ba ka duba mena faruwa ba, ai to damuwa ne. E ka gan kullum, kullum wayan a hanuna ina iya duba mena faruwa. E in san mene zan, zan yi, e to kagan ina aiki haka nan sau wata rana kawai sangan sakoni ya shiga wayana. To kagan dole in duba. To ina duba kullum, kullum kuwa ina duba. Ba ran da ba na duba. Bama wurin aiki mawaman, ko na fita ma da abokanai na ina duba wa. E ko na tare da iyaye na ma ina duba wa. So kullum, kullum ne nake duba wa. Ba ran da ba na duba. Ka fa in baci ma ina duba wa. Ka fa in je in yi wanka ma ina duba wa. Gaskiyar maganan ke nan. Ba ran da ba na duba wa. E har in sakoni a waya ne, ba ran da ba na duba wa. E to kasan ina aiki ma. E wata rana ina aiki ma a ogan mu ma in, in sakoni ya shiga wayar shi ma yake duba wa ɓalantini ma. Haka ka gan wancan ba wani abu bane, ba wani damuwa bane. E to inda na faɗi tafare aikinmu aikin waya ne. E in ba da waya ba ba ka iya yin aikin nan ba. Ka gane ko? Aikin waya ne. To haka nake yi. E haka na sha yi. E don kullum, kullum, kullum kuwa waya na hanuna. Ko zan fita ma da abokanai na ma waya na hanuna. Ko ina tare da iyaye na ma waya na hanuna. To kullum, kullum waya na hanuna. Ai dole ka yi don ka duba wa. E wasu sakoni ma irin ya shiga ma kuɗi ne. E wasu kuɗi ne. Kasan ni ma ina aiki ina, ana haƙan kasuwanci. To in ba da haka ba ina za samu kuɗi? E wasu abubuwa kuma kuɗi ne ya shiga. Dole a duba. E ana aiki ana haɗaɗe kasuwanci. To ni gaskiya kuwa ina duba wa kullum, kullum, kullum. E kullum, kullum ba ran da ba na duba sakoni a wa, a wa, a aiki. E to kasan in ana aiki nan, kila oganka zai ya kai ka wani wuri ko kuma oganka ya fita. Ai zai ya tura ma sakoni ta waya. To kagan akwai damuwa in ba ka duba ba. E to ina duba wasu sai kam har in a wurin aiki ne kun, ba ran da ba na duba wa. Don gaskiya inda na faɗi tafare aikinmu aikin waya ne. Dole sai ka amfani da waya. In ba ka da waya ba za ka iya yin aiki, irin aikin nan ba. E in ba ka da waya gaskiyar maganan ke nan ba za ka iya yin aikin nan ba in ba da waya ba. Aikin waya ne. To kagan ko aiki in ba, in ba waya ai a wurin za samu matsala. To kagan duk, duk sakoni wanda ya shiga waya na a wurin aiki ina duba wa. Ba na wasa da shi. Ina duba wa sosai don in san mene na faruwa. E mene ya shiga waya. Wata rana kuma ina wurin aiki ma ina gan waya na ya ƙara, a! San duba ashe kuɗi ne ya shigo. E wani ya turo mun kuɗi. Sai ince oke. Ashe haka abu na faruwa. E zan san me na faruwa. E wasu wata rana kuma ina wurin aiki an tura zan gan labari ne. E kuma labaru. Zan ce a labaru ana tura mun labaru ma a waya. E kagan haka sasa ka gani kullum ina duba wa. Ina aiki ko ba na aiki ko na tare da ogana ko ba, ba na tare da shi. Kuma ina nake ina duba wa. E wancan kam ba matsala ba ne. Ina duba wa kuma ina nake ina duba wa. Don in san me, don in san me na faruwa. E mene yake, yake, yake faruwa a, a duniya. E to duba sakoni kan a waya ai ina duba wa. Sosai, sosai ma ina duba wa. Don wata rana kila, ah sakoni me amfani ne ba ka duba ba ai ya gan ya wuce ka. A wurin za samu matsala. Ka gani ko? A wurin za samu matsala. Shiyasa ka gani ba na wasa da duba, duba sakoni a wurin aiki. Don na san aikinmu nan sai da waya.

To idanuna baki ne. Ina da bakaken idanu. Eh, kowa ma a gidan mu muna da bakaken idanu ne. Eh, kamar idon baba na baki ne, ido mama na baki ne amma baba na yana da ciwon ido, so yana sa madubi a ido. Eh, wata rana zaka ga idon shi zai ja, wata rana kaga zai dawo baki. Eh to kagan shi in ba da madubi ba baya iya karatu da kyau. Eh to ni ma haka ni ma na cika amfani da madubi amma nawa ba kullum ba ne. Eh nawa ba kullum ba ne. Amma kaga mama na ita kullum kullum, baba na ma kullum kullum yana amfani da madubi a ido. Eh to idon sha gan yau zai baki gobe zaka gan zai ja. Ita ma gan yau nata zai baki gobe zai ja. Eh to amma ni kan nawa baki. A da ne nawa na ja ja ja yanzu baki ne. In na kakaya ido ina na kakaya ido. In ka san kamar ido na mun kai kai. Ina kakayawa ina kakayawa sai ya zo ya ja. Ka gane ai. Sai zai zo ya ja to a wurin da ana ɗan samu ɗan guntun matsala. Eh to kaga in ido ya ja kuma to damuwa ne. Eh sasa ka gani bana bari ido na ya ja. To haka na sha yi. Ido na kuma idon yaya na, eh na shi ba baki ba. Na shi ɗan fari fari ne haka. Eh to kagan kamar ni nawa nan a da na ciwon ido. Eh ina sa magani. Na sa magani, na sa magani sai zai zo ɗan fari fari fari anjima sai ya zo yayi baki. Ban san domin bakin na ɗan magani ne. Eh ina gan kamar ɗan magani ne. Don na sa magani sai ya zo yayi baki, sai ya zo yayi fari sai anjima yayi baki. To amma ni idanuna baki ne. Eh idanun baba na ma baki ne. Eh amma shi yana da ciwon ido. Eh suma abokai na ma sun san ni da ciwon ido a da. Eh, ah in mini fita haka nan sai su ce "ah ya ido na ya baki haka lafiya ko, ma ido na ya ja dai lafiya ko." Zan ce ah baku san ina da ciwon ido ba ne. Sai su ce ah basu sani ba. Wala'i ido na kawai zai zo na wata rana fa. Zai zauna shi kaɗai wata rana sai yayi ja. Kagan ko a wurin kuma ana ɗan samun matsala. Ya fara ja nan sai dinga mun kai kai, dinga mun kai kai, dinga mun kai kai. Amma wata rana ma zan nema in je asibiti in san me ne damuwa. To zan ce don na je asibiti ina gaya musu ido na baki ne. Eh cikin ido na baki ne. Amma wata rana zan gan ya ja. Min na faruwa. Wata rana kuma in, in ƙura na ya shiga sai ya ja. Eh to ban san domin ba. Kaga a wurin kuma ana samun matsala. In kura ya shiga sai ya ja. To ni kuma bana yarda ƙura ya shiga ido na. Don na san matsalar ido na. Ido na akwai matsala akwai ɗan matsala. To kaga idon kaka na ja ne. Eh idon kaka na ja ne. Eh idanu, idanu, idanu, eh anko na ma ja ne. To yaya na ya fita baki. Ka gan ko? To kila daga baba na ne na ɗaga, ɗaga na shi. Don idanun baba na baki ne. Idanun mama na ma baki ne. Eh to nawa ma baki ne. Amma in wata rana dai yana mun kai kai sai ya dawo ja. Haka ya sha yi. Ban san don me ba dai. Eh wata rana ido na ya shiga mun kai kai sai yayi ja, sai ya dawo ja. Ban san domin ba. Kila hakan ne kawai. Kuma ba wai an haife ni haka ba fa. Idanun ne kawai ya cika wasu rikici, wasu rikici rikici. To ya zan yi? Dole sai hankuri. In ba da hankuri ba ai to a wurin dam damu ɗan guntun matsala. To haka na ke hankura da ido in. Haka na ke hankura da ido in. Haka na ke hankura da ido in. Don ka san idanun nan sai a hankali. Eh to kaga baba na ma kamar ina faɗa ɗazu baba na yana sa madubi. Domin wata rana shi ma ya zo na idon shi ya fara ciwo sai ya ja. Eh sai nema madubi ya sa. Haka ya sha yi. Eh don shi ma baya shirya da ciwon ido. Baya so maganan ciwon ido. To kaga idanun ina na faɗa ɗazu idanuna baki ne. Eh na iyaye na ma baki ne. Amma ban san domin idanun kaka na ja ba ne. Eh kuma na anko na ma idanun anko na ja ba ne. Ban san domin ba. Eh ko haka ne an haife su ne. Kwana idanun su ja kuma baya canja, baya canja wani launi fa. Baya canja wani launi in ba ja ba. Baya canja wani launi in ba ja ba. To kaga a wurin kuma na so daban da na mun ke nan. Eh ni nawa baki ne amma in zai canja launi in ya fara mun kai kai. Eh ya fara mun kai kai ne sai ya canja zuwa ja. Eh amma ni baki ne. An haife ni da bakaken ido ne. Eh kamar ina na faɗa ne yaya na ma idanu yaya na ma shi ma na shi baki ne. Eh amma ni kaka na to na so daban.

Ina kake ajiye makullan ku? To, inda nake ajiye makullan mu shine a jikin kan tebur. E, a kan tebur ne nake cika ajiyewa. Kaga in an fita haka in ba kowa a gida, eh, zan aje a kan tebur. Eh to, key ɗaki ma a kan tebur, key ɗakin baba na ma a kan tebur. Makullan ku, key kenan a turanci kenan ba ana kiransa. Eh, makullan ku. To, makullan mu muna ajiyewa a kan tebur ne. Eh, makullan mu wani aiki ma a kan, a kan tebur nake ajiyewa, eh, don amfaninsa. Don wani wata rana in ba na nan haka in na fita, eh to, ba na fitar da shi. Eh, ina ajiyewa a kan tebur. Don in an dawo gida haka nan, eh, duk wanda ya dawo gida ko kuma duk wanda zai fita sai ya gani a kan tebur sai ya ɗaga. Eh, haka na cika yi kullum-kullum. Eh, kullum-kullum haka nake yi. In zan fita zan aje a kan tebur, eh, don na san amfaninsa. Eh, amfaninsa kenan. To, ka ga ba, bai kamata in zaka fita, ka fita da shi ba. Eh, ka ga baya da yi, ba amfani. Eh, kamar inda na faɗa ne ɗazun kamar wurin aiki ma. In zamu je wurin aiki ina ba ma, in na gama aiki da wuri haka nan ina bawa mai gadi. In mai gadi baya nan, eh to, zan tafi da shi gida. Eh, amma ba kullum bane na cika tafiya da shi gida. Eh, sai mai gadi na nan. In mai gadi baya nan zan bawa, eh, bawa wani aboki na ya kai gida, eh, sai in wuce kasuwa. Haka na cika yi kullum, kullum, kullum. Eh, don ka san abun can in ya ɓata to damuwa ne. Eh, in ya ɓata to damuwa ne. Shi yasa ina ajiye shi inda na san, eh, zan, zan yi, inda na san bazai ɓata ba. Don ya ɓata kuma gaskiyar magana shine zan samu damuwa da ogana. Eh, ko ogana kuma ba mutumin da ya kamata in samu damuwa da shi ba. Eh, don ina samu damuwa da shi sai ya ɗinga ɓata rai. Eh to, bai kamata in samu damuwa da shi ba. Shi yasa nake ajiye shi inda ya kamata. Eh, bawai zan ajiye shi in yarda shi in dawo kuma in zo ina nema ba. Kaga bai haɗu ba. Eh to, kaga irin haka bai haɗu ba. Ina ajiye shi inda ya kamata. Eh, ko a gida ma haka. In zan fita ko kuma in zan, in zan, na dawo gida ina kunna, na, na buɗe ƙofa zan ajiye shi a kan tebur. Eh, amma ko kuma zan fita in ba kowa zan fita ina ba ma neighbor. Eh, ina ba ma neighbor mu ta rike, eh, don me, don ba kowa a gida. Eh, amma da akwai mutum a gida ne sai zan ajiye a kan tebur. To, tun da ba kowa a gida ina ba ma neighbor. Eh, neighbor mu ne ta cika rikewa don in an dawo, eh, sai a amfani da shi. To, tun da ba kowa kam, ina ba ma neighbor. Eh, ina ba ma neighbor. In akwai mutum ne a gida to ina ajiye wa a kan tebur. Eh to, tun da ba kowa a gida kom ina ba ma neighbor ne. Kamar inda na faɗa ne ɗazun aikin, eh, ina faɗa ne ɗazun makullan ku aiki kuma makul-makullan ku na aiki, eh, nake ba ma, ah, mai gadi ya rike, eh, tun da yana nan. In baya nan kuma ina tafiya da shi gida. Ka san irin abubuwan, irin abun nan kuma ba abune zai ɓata hannun ka bane. Don in ya ɓata hannun ka gaskiya za ka samu damuwa. Eh to, ba ƙaramin damuwa kuma ba zaka samu ba. Shi yasa ma kaga bana yarda ya ɓata a hannuna. Ina rike shi da kyau don bana son in samu matsala. Eh, ina rike shi da kyau don bana son, bana son in samu matsala. Kama inda na faɗa in zan fita, eh, in zan fita ne nake tafiya da shi. Eh, in ba kowa a gida kenan. Wani lokaci ina tafiya da shi, wani lokaci ina ba ma neighbor su ajiye. Haka na cika yi. Eh, in akwai mutum ma a gida nan nake iya ajiye a kan tebur. In gaya musu to, na ajiye a kan tebur, eh, don me su san inda nake ajiyewa. Eh, kuma su san inda na ajiye. Amma ka ga ban faɗa ma, na fita kawai, a, akwai matsala. Eh to, haka nake ajiyewa. Ko kuma in rataye shi. Eh, ina rataye shi sun san inda na ajiye. Don su zo suna nema su gani. Haka na sha yi. Eh, haka nake ajiyewa. Eh, ko na aiki ma haka. Eh, kamar inda na faɗa ina bawa mai gadi na gida kuma ina ajiye shi a kan tebur, eh, don su san inda yake. Eh, a, ba wai in har zan fita kawai in fita da shi ba ya kamata in gaya musu. To, haka nake ajiye makullin, ma, makullan mu. Eh, haka nake ajiye wa. Bana yarda ya ɓata.

To in zamu biya kuɗin wuta a wata muna biyan dubu hamsin. Eh in zamu biya kuɗin wuta a wata muna biyan dubu hamsin. Kasan kuɗi wuta, sai hankali kuɗin wuta a gefen nan akwai tsada sosai. To in zamu biya kuɗin wuta nan muna biyan kuɗi dubu hamsin. Eh ko wanne, ko wanne wata haka mu cike yi, kowane wata mu cike yi. Don kasan gidanmu katon gida ne, eh katon gida ne kuma akwai su, akwai su TV, akwai su TV, akwai su AC, kasan duka duka. To kasan muna cin wuta sosai sosai. Don ba ƙaramin cin wuta muke yi ba. Tunda akwai su AC, akwai su TV akwai, kowanne ɗaki na da AC. Kasan dole mu biya kuɗi. Eh to dubu hamsin muke biya. Eh to wasu lokaci kuma, eh in ba, ba ma so mu biya sosai sosai sai muna rufe AC. Kuma ka gan in ka rufe AC kuma damuwa ne. Don ni mu ba ma shiri da sanyi, kamar ni nan ma ba na shiryi da sanyi. Sai ka ga ni bana yarda mu rufe AC. Eh amma dubu hamsin ne muke biya kowane wata. Kowane wata muna biyan dubu hamsin. Eh kasan akwai tsada amma zamuyi sai hankuri. Eh to a wurin aiki kuma muna biyan abun da yafi dubu hamsin. Don ka san a wurin aiki ba ƙaramin aiki mu ke yi ba. Eh ba ƙaramin aiki mu ke yi sosai ba. To muna biyan abun dacyafi dubu hamsin. Muna biyan kusan dubu ɗari kowane wata. Wallahi muna biyan kuɗin kusan dubu ɗari. In zan je aiki kenan, a wurin aiki a oficce namu kenan ba. Muna biyan kusan dubu ɗari. Ai ka gan akwai, akwai matsala. Wallahi akwai matsala. Amma in a gida ne muna biyan hamsin. Eh gida muna biyan hamsin. Amma mun je ƙauye kuma in muna ƙauye ne muna biyan dubu goma. Eh ka gan ba zaka ka gwada ƙauye, zaman kauye da zaman birni ba. Eh ba zaka, bai kamata mabka gwada zaman ƙauye da zaman birni ba. Eh akwai bambanci da yawa, akwai bambanci sosai. Eh da zaman ƙauye da zaman birni. In muna ƙauye muna biyan kusan dubu, dubu, dubu goma. Eh amma in muna birni muna biyan kusan, muna biyan kusan dubu hamsin ko kuma a ce dubu hamsin. Eh a wurin aiki kuma dubu ɗari ne. Eh kasan kuɗin wuta akwai tsada sosai. Ko wane wata kam ai akwai tsada sosai. Eh kuma amfani da wuta in baka biya ba za a yanka ma wuta. Damuwan kenan. In baka biya ba za a yanka ma wuta. Eh to a wurin kuma in baka da wuta kuma ka ga matsala ne. Eh bai haɗu ba. Baka da wuta kuma matsala ne. Eh don wuta akwai amfani sosai sosai. Wuta na da amfani sosai sosai. Eh in ba da wuta ba ba za ka yi wasu aiki ba. Eh kuma ga zafi. Eh to ka gan eh in ba ka, baka biya ba sai ka sa solar. Kuma mu a gidanmu muna da solar. In ba wuta muna da sola. In solar bai yi caji ba, eh sai muna iya siya mai mu sa a engine. Eh to haka mun sha yi. Eh amma to ka gan dole ka biya kuɗin wuta. Don kana amfani da wuta kullum, kullum, kullum. Ba ran da bamu amfani da wuta. Kuma wuta na da amfani a jiki. Wuta na da amfani sosai. Eh don haka ka haka kai cajin waya, haka kai kallo ka san me na faruwa. Eh ka ga irin abubuwan nan, za ka kai ka kallo ka san me na faruwa a duniya. Ka kalla news, ka kalla labari, ka ji labari. Eh to haka muke yi. Dole ka biya wuta ne, kuɗin wuta don akwai amfani. Ko a wurin aiki ma hakan yake. Dole ka biya kuɗin wuta don ka yi aiki. Ai in baka biya kuɗin wuta ba ba za ka yi aiki ba. Gaskiyar magana kenan. Eh to dole ka biya kuɗin wuta ne. In ba kuɗin wuta ba za a yi aiki ba. Ka ga ina binne, sai akwai matsala in ba wuta. To ko wane wata kuma a gida muna biyan dubu hamsin. Eh kowane wata muna biyan dubu hamsin. Eh amma a wurin aiki muna biyan kusan dubu ɗari kowane wata. To muna amfani da wuta sosai. Muna kashe wuta sosai sosai sosai a wurin aiki. Eh amma ka gan a ƙauye ne ba ma amfani da wuta sosai sosai. To muna biyan dubu goma. In mun je ƙauye kenan, in mun je hutu a ƙauye muna biyan kusan dubu goma a, a wata. Eh amma ka gan tun da muna birni ne, ai dole mu biya mai tsada. Shi ne kusan dubu hamsin. Eh kuma gaskiya ko wuta na da taimako. In ba da wuta ba ai za mu samu damuwa sosai. Wallahi don dole ka yi amfani da wuta. Kuma in kana amfani da wuta kuma dole ka biya kuɗin wuta. Don in baka biya kuɗin wuta ba, ba za ka samu wuta ba. Eh to kowane wata muna biyan dubu hamsin.

Kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya ba na so Ni ba mai son surutu ba ne don ni ina wuri ɗaya ina son in yi aiki ba surutu ba wani abu. Dan kana surutu, ina wani wuri, ana surutu ana ihu ana mememe. Bazan iya nayi aiki bah. To inason wuri mai shuru don ni ba mai son surutu ba ne. Gaskiyar magana kenan, inaso ina aiki, kokuma idan ina aiki inji wuri yayi shuru, kokuma idan ina bacci inji yayi shuru. Amma kagan idan ina baccin nan ana surutu anan bazan iya inyi bacci ba. Wata ranama innayi baccin ma natashi, sai inji kaina yanamun ciwo. Toh nikuma banason wuri mai surutu. Inason wuri yayi shuru kasan duk wurare wanda ana surutu, ana ihu acan gaskiyar magana bazan iya yin aiki ba. Kamar wurin aikinmu, Eh akwai masu aikin gini, gina gida a gefe Toh kaga idan sunfara kwala kusansun nan yana kara sosai. Ka gane koh, kuma mutum bazai iya yayi aiki ba. To awurin haka muke samun matsala dasu. To! Yazamuyi, sai hakuri. Haka muke samun matsala da su. To zakaga mutum zai zauna yana kwala abubuwan nan yana kwala abubuwan, ai to awurin ake samun damuwa. To a wurin ake samun damuwa. Inda ake samun matsala kenan. To irin abubuwan nan mutum bazai iya yayi aikiba to ni kuma ba na so wuri ana surutu ana ihu Kamanni idan naje wurin aikina, nayi aiki kuma nagaji inna dawo gida ina neman in huta inyi bacci. To ni kuma ba na so wuri ana surutu ana ihu to ni kuma ba na so wuri ana surutu ana ihu Banason abubuwa irin haka, sai ingaya musu inyi musu ihu ince kai kudai irin abunnan kudaina ihu bakusan ana bacci ba to kagan irin abuncan babu kyau. Don inda ana surutu ma ciwon kai na kama ni. Abokanaina ma sunsanni haka ehhh Inzamu fita da abokanaina, inzamuje wani wuri kagane koh, sai incemusu kai Mubar wurinnan fa banaso muzauna anan. Donme? Dan surutu. Niba mai son surutu bane maganar gaskiya kenan. Ni banason suruti. Dan gaskiyar magana shine nima bana shiri da surutu. Haka nake. Bana shiri da surutu, bana shiri da ihu In mutum yana surutu haka yana tsalle–tsalle abun gaskiya banason irin abun. To ka gan sasa a wurin ana samun damuwa. In mutum yana ihu, ihu, ihu kai, Awurin zamu samu damuwa. To banaso inda ana surutu sosai. Gaskiyar magana kenan Inda ana surutu sosai a wurin muna samun matsala. Wannan ba karamin matsala muke samu ba, inda ana surutu sosai. Kaga wurin aikinmu kuma, Kamar oga nama bayason wuri mai surutu sosai. Bayason wuri ana surutu, memememe to damuwane. Duk wuraren nan bazai iya zama ba bazai iya yayi aiki bah. Kuma haka na koya daga wurinshi. Duk wuraren nan mutum bazai iya zama ba bazai iya yayi aiki ba. Don me? Ana ihu, ana haka, anata surutu. Kagane ko? Kamar inda nafadama, a gida kamar inna dawo gida ina neman in huta. In kwanta inyi bacci amma innaji yara suna Tsalle-tsalle, toh awurinne mutum zai samu damuwa. Ka gane koh, to irin abunnan kuma matsala ne. Gaskiyan maganan kenan matsala ne Wurarennan banaso ehh Kamar ina kwance inaji ana surutu, anayin ihu, ana mee, a a gaskiya bazan iya inyi baccin bama. Dan me? Kuma kaga mutum inya fito aiki ya gaji yanaso ya huta. Inbaka huta ba, a wurin akwai matsala. Akwai babba matsala. Dole kaima kana neman hutu. Kamar kadawo aiki haka, zakaji ana ihu, yara suna Tsalle suna haka kaza suna haka kaza, to awurin kaga za a samu damuwa. Kagan bai haduba ai. Shiyasaa kagan bai kamata ba Ama kana ihun nan ana haka, kana haka to awurinto za a iya samun matsala. Ana samun matsala sosai sosai. To haka ninake banason wurare wanda ana hayaniya dayawa. Wurare masu hayaniya ba na so. Ko kadan danni bana shiri da surutu, bana shiri da ihu, inason idannaje wani wuri inji wurin yayi shuru. Ba na so damuwa. Banason inji maganganu a gefe, gefe Inason inhuta inyi aiki da kyau. Danni ban iya aiki acikin surutu ba, ban iya aiki acikin ihu ba ina so wuri a yayi shiru kafin. In wuri yayi shiru toh awurinne zakaga nayi aiki da kyau. Aikina zai fita da kyau don haka nasha yi. Gakuma gaskiya kam aiki na tafiya.

To, irin jakan kuɗin da nake amfani da shi, launin na nawa ja ne. Launin ja ne. Ja da baƙi. Na sha amfani da ja da baƙi. Kuma jan, in zan je aiki ne ko zan je kasuwa, zan je kasuwanci na, ina amfani da jan. Amma baƙin kuma in zan yi tafiya ne, in zan je wani wuri mai nisa, ina amfani da baƙin. Don baƙin babba ne. Ka gane ko? Baƙin ɗan babba ne. Baƙin ya fi jan babba. To, jan kuma in zan je kasuwanci na ne ko zan fita da abokanai na ko zan je aiki ko akwai inda zan je, zan shiga mota ko zan fita da iyaye na, to na cika amfani da jan. Don ka san jan ma akwai kyau, kuma an siya mun ne. To, baƙin kuma kyauta an ban. Ta sa, to guda biyu nake da shi. Har in jakan kuɗi ne ko, guda biyu nake da shi. Ina da ja, ina da baƙi. Amma amfani wanda na fi amfani da shi sosai-sosai shine jan. Eh, ina amfani da ja sosai-sosai. Ba wani abu ba. In zan fita ne, dole ne sai ina amfani da shi. Kaman bakin ma in zan amfani da baƙin in sai zan tafiya ne. Eh, in zan tafiya ne ina amfani da baƙi. Ina gari kuma ina amfani da ja. To, akwai wanda dama zan siya amma ban samu na siya ba. Wancan fari ne. Kai farin can ma ya mun kyau, yayi kyau sosai amma ban samu na siya ba. Don yayi tsada sosai. To ka san kasuwancin nan kuma in ba da jakar kuɗi ba akwai damuwa. To, ina za ka ajiye kuɗi? Kuma ni ban iya ajiye kuɗi a cikin aljihu ba. In na ajiye kuɗi a cikin aljihu yana ɓatawa. To a wurin ka ga muna samun damuwa. Bana iya ajiye kuɗi a cikin aljihu. In na ajiye kuɗi a cikin aljihu yana ɓatawa. Eh to, a jakan kuɗi nake ajiya. Ina ajiye kuɗaɗe na kuma ja ne nawa. Jakan kuɗi na ja ne. Don jan nan inde na faɗa ɗazu, jan ne na fi amfani da shi sosai-sosai. Ba inda baran je baran sa jan can ba. Ba inda baran je baran baran je da jan can ba. To, jan ne ni gaskiya kuma na fi amfani da jan sosai-sosai. Dan kagan kuma, ai ni in zan tafiya ne biki nake zuwa dashi kamar idan zanje kauye ina zuwa da kuɗi ba na taɓa iya tafiya ina sa kuɗi na a aljihuna. Ban san don me ba. Ban iya wancan ba. To, don ko ina na zan je ina zuwa da jakan kuɗi. Koma ina zan je ina zuwa da jakan kuɗi. Amma ni jan ne na fi amfani da shi. Eh, nafi amfani da ja ne. Ni kuma ban iya, ban iya fita ban sa jakan kuɗi. Ban fita da jakan kuɗi ba. Yana mun wani iri. Shiya kaga kullum in zan fita, ina fita da jakan kuɗi. Don gaskiya akwai amfani sosai. Jakan kuɗi kam akwai amfani da shi. Akwai amfani sosai. Ko zan fita ma ko zan sake siya wani jakan kuɗi ma zan sake siya ja ne. To, ina so ja. Bawai ba na so baƙi ba fa, ina so baƙi amma ina so ja ma sosai. In zan siya jakan kuɗi kuma zan sake siya ja ne. Eh ina da jakan kuɗi ja bawai ban dashi ba kamar yau zan sake siyan ja ne don ina so amfani da ja. To, wurin aiki ogana ma, jakan kuɗin sa ma shi ma ja ne. Ka gan ko? To, ina rike ja. Shi ma ja. Ka gan abun ya haɗu. Ogana ma yana rike ja. Baba na ma jakan kuɗin shi baƙi ne. Mama na ma jakan kuɗin ta ja ne. Yaya na ma jakan kuɗin shi ja ne. Kaga mun kai kusan uku a gidanmu muna rike jakan kuɗi. Wannan, launin shi ja ne. Ka gan ko? Eh, mun kai kusan uku a gidanmu muke rike jan jakan kuɗi. Ka gani? To ka gani muna so ja gaskiya ko. Ni kuma ba wani abu ba. Jan ne kawai ya mun kyau. Eh, jan ne kawai ya mun kyau. Kuma jan ba laifi. Wallahi jan ba laifi sosai-sosai. Ina aiki, ba inda ba zan shiga da jan can ba. Don me? Don kyawun shi kawai. Ba inda baran shiga da jan can ba. Ina aiki da jan kuma ina zan je mu je tare a dawo aiki, haka mun shayi. Wallahi haka mun shayi. Don, gaskiyan jan kan, jan kan. Ban tsammani zan taɓa kyautata da jan can ba. Yanda na faɗa ɗazu, ina gari, in zan je aiki, in zan je kasuwa kuma ina zan je ina amfani da ja ne. Amma in zan tafiya ne, in zan tafiya da iyaye kuma ina zamu je ina amfani da baƙi ne. Don me? Baƙin akwai ɗan ƙato. Kaman zamu je ƙauye haka ina amfani da baƙi ne. Amma a cikin gari ina amfani da jan jakan kuɗi.

To babban ne, eh babban ne muke cika amfani da shi a wurin aiki. Eh, don ina sa takardu a kai, ina sa su file a kai, ina sa su katikatun kwamfuta nan a kai. Eh kasan, bai kamata in amfani da ƙanana ba kuma bai kamata in amfani da ƙarami ba. Eh babban ne, to a wurin ofis ne, na ogana kuma na shi ma babban ne. Eh don yana sa takardu, shi ma yana sa takardu a kai, yana sa kwamfuta a kai. Kasan dole a nema babban, eh don a samu fili a yi aiki da kyau. Eh to ina dawo gida kuma, a gida kuma na wa ƙarami ne. Eh a gida na wa ƙarami ne. Eh don ina sa su maina, ina sa su tularena, ina sa su man shafawa na, eh da abubuwa kaɗan kaɗan nake sa kai. To ka gan ba dole bane suna nema ƙato. Eh ƙarami ne. Amma ka gan in na dawo wurin aiki, eh ana sa babban ne don a samu a yi aiki da kyau. Eh, eh ana samu mu ana sa kwamfuta a kai don a aiki. Eh kasan i in ba kwamfuta a kaina kayi aiki bai rai sauri ba. Eh to mun fi ga nema aiki da kwamfuta a kai. Eh don aiki yayi sauri, to sai yasa muna nema, mun nema ƙato, eh don a samu mu sa kwamfuta a kai. Eh to ƙato muke amfani da shi. In ka duba kowane ofis, kowane ofis a wurin aikin mu, kattai kattai ne suke sa. Ko wane ofis, ba ofis wanda zaka je a wurin aikin mu, ba katon ƙato ne ba. Eh mu muna sa ƙananan nan aiki, aiki, aiki bai mana sauri ba in muna sa ƙananan nan. Kaga ni ko, ka san mun nema ƙato ne don muna sa takardu a kai, ina sa, muna sa kwamfuta ma a kai. Kama inda na faɗa dazun, wurin aiki, inda nake aikina ƙato ne. Eh don ina sa, zan iya sa takardu a kai. Eh zan iya sa kwamfuta ma a kai. Eh kuma zamuyi aiki, eh fili kuma a samu fili a yi aiki da kyau, aiki ya fita da kyau. Haka mun shayi, eh kuma aiki gaske aiki na tafiya. Eh munyi hakan, aikin mu zai dinga tafiya da kyau. Amma wurin ogan mu, a da wurin ogan mu ƙarami ne yake amfani da shi. Amma an zo an gyara aiki, an zo an gyara ofis ɗin, an gyara, an yi sabon fenti sai an nema ƙato. Eh don inda zai yasa kwamfuta nashi a kai. Eh don ka san yi amfani. Amma ba kasama in kayi ƙarami gaskiya, ba ra samu, ba mu samu fili sosai ba. In muna amfani da ƙarami ne, ba ra mu samu fili sosai ba. Sai yasa kaga mun fi amfani da babban ne don mu samu fili sosai. Don ƙarami nan gaskiya akwai matsala. Kuma bara mu aiki da kyau ba in muna amfani da ƙarami. Kagan ba fili kuma ba ra aiki da kyau ba. To a wurin za samu matsala. Ehn in ba aiki da kyau kuma, aiki bai rai fita ba. Kaga ni ko, to a wurin sa samu babbar matsala. Sai sa kagan muna, muna, mun nema babban don kowa yayi aiki, aiki yayi fita. Don aikin mu nan in ba da kyau ba, kai za'a samu babba, babba, babban matsala. Wallahi, aikin mu nan, aikin na tsuwa ne. Sasa kaga mun nema babban. To in ka zo ɗakina kuma ƙarami ne nake amfani da shi don nake sa, bana cika aiki a gida, sai a, a, a ofis. Eh bana aiki a gida sai a ofis. Eh amma ka gan kuma in ka zo gida ƙarami ne nake sa. Eh ina sa man shafawa na da tulare ne. Ɗakin babana ma ƙarami ne. Don shi ma yana sa man shi da tularen sa, eh da agogonsa a wurin. Kumi, kumi don ƙarami ne. Ba dole sai ya nema, ya nema ƙato ba. Eh in ka zo ɗakin yayana kuma ƙarami ne. Eh don shi yana sa madubin sa da man sa da tularen sa. Eh amma to a wurin aikin mu kam babban muke amfani da shi. Eh don babban nan gaskiyar maganan shine babban akwai amfani sosai. Eh bai kamata kana aiki da ƙarami ba. Don ba ra ka ji daɗin aikin ba. Eh to in ka aiki da ƙarami, ina za ka ajiye kwamfutan ka? Ina aka ka ajiye su file? Ina za ka ajiye su katti kattin takardun nan? Kaga matsala ne, babbar matsala ne wancan. Eh don in kana amfani da, don ba ra ka samu fili ba kuma aiki bai nema daɗi ba. Gaskiyar maganan kenan. Eh aiki ba ra ka samu fili ba kuma aiki ba daɗi, bai nema daɗi ba. Kaga matsala ne wancan. Amma kaga kana amfani da babban, eh zaka yi aiki, kaji daɗin aiki, ka samu fili ma ka baje. Eh zaka ka sa file naka, ka sa babban katti kattin takardu nan, eh ka sa kattikattin abubuwan ka a kai, sai kattikattin kwamfutan ka, aiki zai haɗu. To babban ne mun fi amfani da shi a wurin aiki.